Wani irin tsintsiya kake amfani da shi? Irin tsintsiyar da nake amfani da shi tsintsiyar kwakwa ne. Mu ke share kafet namu na falo domin tsintsiyar kwakwa ta fi ƙarfi kuma ta fi cire datti. Gaskiya tsintsiyar kwakwa ta fi mun daɗi. Don shi ne nake share kafet namu na falo. Kullum na tashi da safe, bedroom ma akwai kafet zan share da tsintsiyar kwakwa, sai in zo falo kuma in share da tsintsiyar kwakwa. Don shi ne yake cire datti sosai. Bayan haka, barandan mu, ƙasan mu duk da tsintsiyar kwakwa nake sharewa. Ba don kome ba ne. Tsintsiyar kwakwa wajen fitar da datti ta fi tsintsiyar laushi sosai ma kuwa. Domin tsintsiyar laushi kawai shi kwantar da kafet yake yi baya fitar da datti sosai. Amma tsintsiyar kwakwa zai fitar maka da datti. Datti dattin da yake kafet naku ƙura ƙura nan duk zai fitar da shi. Amma tsintsiyar laushi kuma baya fitarwa sosai kuma in ka share ma ba zai yi kyau kamar irin na tsintsiyar kwakwa ba. Kaman misali wadanda kaman ƙasa ne ma a gidanku, tsintsiyar laushi ba zai taɓa share mai kyau ba. Tsintsiyar kwakwa shi nake amfani da shi koyaushe, kowane sa'i.

Kana duba kalanda kullum? Eh, ina duba kalanda kullum. Kalanda tana da amfani sosai don mu a wajen aikinmu. Kullum kalanda a rataye yake na takadda. Ba don kume ba ne. Kullum in mun je aiki muna dubawa. Kuma wannan duba kalanda tana da mahimmanci sosai domin in ƙarshen wata yayi sai ka kalla lokacin biyan salarin ku yayi. Gaskiya duba kalanda tana da amfani sosai. Kuma a wasu kamar malamai wannan suke koyarwa, kalanda tana musu amfani sosai. Dan lokacin ba zan manta ba. Muna secondary school, kullum malamin mu ya shigo, kullum abin da yake rubuta shine date. Date kuma sai ya duba a kalanda. Ai kalanda tana da amfani sosai ga malamai ma sosai ma tana musu amfani. Domin da shi suke gane date din da yau yake da gobe. Kuma bayan haka kuma in ƙarshen wata yayi, salari ana ganewa. Kullum muna duba kalanda. Gaskiya ni a wajen aikinmu kalanda a rataye yake muna dubawa sosai kuma da shi muke gane lokacin biyan mu yayi na wata.

Menene kake ji tsoro? Abin da nake jin tsoro shi ne shiga hakkin mutum. Hakkin mutum abu ne mai nauyi. Gaskiya ne ina jin tsoron hakkin mutum. Duk yawan shi duk kadannashi ya kamata mutum ya dinga jin tsoron hakkin mutum, domin ko a wajen aiki in an baka shugaba ko ma a ina an ba akace kaine shugaba in ka zama shugaba, mutanen kasa kasan naka nan in baka musu adalci ba ka shiga hakkin su gaskiya abun abu ne ne yake da nauyi sosai. Kamai irin mutanen da suke cutar mutane yan 419 dinnan kawai su yi hakkin account naka ko kuma su je su sata kuɗin mutane ko su wani ina ma wannan yana daga cikin babban hakkin mutum gaskiya ba shi da kyau. Ina jin ni tsoron hakkin mutum dan hakkin mutum ba abu bane mai sauƙi, abu ne mai nauyi wanda yake dauru akan mutum gaskiya. Kamam ma an baka shugaba a wajen abu karaban nan, in ka shiga hakkin mutum gaskiya sai ka ne ma yafiya a wajen shi. Ni ina bawa mutane shawara duk yanda za'a yi su ji tsoron Allah kar su shiga hakkin mutum, su san yanda za su yi kar su dinga shiga hakkin mutum su yi abunsu da gaskiya kullum ya kamata.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Abin da nake yi lokacin da babu wutar lantarki shine, mu dai abu mai sauƙi ne. Ana ɗauke nepa ke nan wutar lantarki. Muna da solar a gidanmu, ko'ina solar ne, ko'ina mun saka akwai solar panel muna da shi ko'ina. Bayan haka kuma sai mu je mu kunna solan mu. In mun kunna solar mu, to muna yin ayyukarmu cikin kwanciyar hankali, musamman ma kaman daraddare. In an ɗauke wuta sai kaji ba daɗi. Ka san duhu ba abu mai kyau ba ne, Allah ya kare mu na duhu. Sai kawai mu je mu kunna solar mu, da shi muke yin aikimu. In ma d-dafa abinci ne, in ma maimai ne, karatun mu kan daman. Kullum daraddare muna karatu. In ba wutan nepa ke nan lantarki muna amfani da solar. Gaskiya solar tana da amfani sosai. Don kafin solar ya zo mutane sun sha wahala sosai ta wajen ayyukansu sosai na dare. Don torchlight ke nan, abun da yake hasken nan ba zai maka buƙatanka ba. Kaman su yanzu laptop kamar za ka yi aiki da shi in ba wutan lantarki. Generator wata rana zai sha maka mai sosai ma kuwa. Amma in kana da solar fa, ta hanya mai sauƙi za ka yi ayyukanka. Lokacin da kafin solar ya zo mutane sun sha wahala sosai, matuƙar wahala gaskiya. Mu inda solar yana mana amfani shi ne kamar karatu. Kullum don daraddare muna karatu in mun zo daga makaranta don mu maimaita abin da aka koyar da mu. Solar ta taimake mu sosai wajen ci gaba a rayuwan mu.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Yanda nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci shine, ni abun da yake da muhimmanci a gareni shine a rayuwana shine ibada. Ibada shine ka bauta wa Allah. Gaskiya ni fa sun fi mun muhimmanci kuma shine farko abun da dama ai mun zo duniya ba don komai bane dan mu bauta wa Allah ne. Bayan haka kuma sallah lokaci biyar da azumi kuma da sauran ibadu ibada suna fila da su, da su zakka da su tafiya hajji in kana da shi. Kuma bayan haka kuma shine ka sadakar ka kyautata wa mutane kuma ka kyautata wa maƙocin ka. Gaskiya ni abun da suka fi mun muhimmanci ina tsara ayyukana kuma su nake bawa lokaci na, rabin lokaci na kai bama rabi ba yawancin lokaci na ibada ne don ko ina cikin karatuna ne, ko ina makaranta ne, ko ina wani aiki ne, lokacin da lokacin ibada ya shigo, dole ne in kasa in je in yi sallah ko in je in yi aiki ko in je in yi ibada. Gaskiya ibada tana da muhimmanci sosai kuma na tsara mai ayyukana kuma na, na kasance na bada lokaci na ninety percent ma ibada fiye da abin da ake tsammani ma.

Kana bin ka'idojin aiki? Eh, ina bin ka'idojin aiki. Don dole ne kuma kafin a ɗauke ka a wajen aikin mu sai an baka takarda ka sa hannu kayi agreement ka yarda zaka cika kuma zaka bi ka'idojin aikin da aka saka. Zaka agreement zaka yi signing zaka yarda da terms and condition na wannan aiki duk abin da aka faɗa zaka bi su. Don ma mu awajen aikin mu ba'a ɗaura wa mutum abu mara kyau. Ka'idoji shine ba za ka zo latti ba, ba za ka ci amana ba, ba za ka ci cin hanci da rashawa ba a yi a wajen aikin mu. Kuma bayan haka zaka ɗauki aikin muhimmanci duk abun da aka saka zaka riƙe shi tsakani da Allah ba cuta ba cutarwa. Don haka shine ka'idojin aiki kuma ni ina bi domin da safe kafin karfe bakwai ina wajen aiki. Don ma da yasa yanda nake bin ka'idojin aiki har aka ƙara mun matsayi daga shugaban ƙasa daga shugaban mu na farko manager mu sai na zama vice na shi domin bin ka'idojin aiki yana da kyau kuma yana abin da ka ɗauka amana za ka yi shi kuma dole ne ka yi shi duk da ka ɗauki ka yarda kuma.

Kana iya dafa abinci? Eh, ina iya dafa abinci. Dafa abinci abu mai sauƙi ne amma kala kala ne fa. Kaman dafa abinci kaman ka dafa taliya da fari haka nan shi mai sauƙi sosai, yana da sauƙi sosai amma dafa abinci kaman tuƙa tuwo, kaman yin su wani sinasir ko wani abu yana da wahala sosai gaskiya amma duddama, duddama ni ba, dafa abinci baya bani wahala sosai. Don tun ina ƙaramata ni ina gaban kakata. A gaban kakata na girma. A wajenta na koya dafa abinci kullum har sinasir ma a wajen kakata na koya. Nan kullum a gidanmu yawanci ranar juma'a muna yin waina muna sadakarwa. Kuma bayan haka ko wani biki a gidanmu ake yin abun gargajiya. Dafa abinci abu ne mai sauƙi amma ga wanda ya koya. Wanda bai iya ba kuma shi bazai iya dafa abinci ba ko kaɗan. Eh ina iya dafa abinci kala kala ma. Abu mai sauƙi kaman dafa taliya ka fura wutanka ka, ka ɗaura tukunyan ka, ka zuba ruwa in ya tafasa ka karya taliya ka zuba, sai ka haɗa da mai, ka inka soya sai kuma ka ci ko da yaji ko da magi shine. Wannan yana daga cikin dafa abinci mai sauƙi.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh ina siyar kaya a yanar gizo. Yanar gizo suke na intanet ina siyan kaya sosai ma. Kaman takalmi sneakers, lokacin farkon fitan shi babu a garin mu kaman garin mu kenan a Maiduguri babu sneakers, sai a online nake gani a yanar gizo sai dai a maka odar nashi aƙasan waje a kawo. To shine farkon siyan kayana a yanar gizo. Takalmin yana da kyau sosai kuma a wajen aikin mu zai mun amfani sosai. Yanda na fara siyayya kaya a yanar gizo shine sai na shiga, na shiga na danna na ce ina so in siya wannan sai suka ce in tura kuɗi na. Na tura, da na tura sai aka ce za a min odar na shi a kwana uku. Sai kwana ɗaya, biyu, uku na ji shiru kusan yamma sai na fara jin tsoro na ce kaddai wayannan sun cinye mun kuɗi na. Dan ma ba kome ba ne ana magana ne ana cewa ana cinye kuɗin mutum a yanar gizo in ka siya kaya kuma hakan yana faruwa sosai ma. To sai kuma na yi shiru kawai sai na kalla ƙira da daddare akan in zo in karɓi kayana da na siya sneakers takalmina a yanar gizo. To tun daga ranan sai na yadda na amince kuma in siya kaya a yanar gizo. Don yanda na kalla an cika mun alkawari na samu takalmi kuma na siya. Yana da daɗi sosai kaya a yanar gizo tana da araha sosai fiye da kaya a ƙasa ko kuma a garin mu. Don gaskiya takalmin da na siya sneakers dinnan a yanar gizo dubu biyar na siya. Farkon fita a garin mu takalmin dubu tara ne. Bayan dubu taran kuma ba a samun mai kyau qualitative one. Wannan na yanar gizon kuma yana da kyau za ka zaɓi nau'in ka kuma gashi yana da quality. Amma in ka je kasuwan garin mu gaskiya a Maiduguri kenan lokacin da yake da ƙarancin sneakers takalmin ya fito sai dai a baka kawai ka ɗauki wanda ko ranka yana so ko ranka baya su. Amma a yanar gizo na samu baƙi da ash da pink daman shi nake nema kuma na siye shi kuma gaskiya na ji daɗin siyan kaya a yanar gizo sosai ma kuwa ina siya kuma yana da amfani wajen discount. Raje kaya kenan rage kuɗi ma mutum.

Yaya kake ajiye kuɗi? Yanda nake ajiye kuɗi shine bana ajiye kuɗi a gida sai a bank. Ko yaushe ina ɗauki salary na, mu da yake ma kawai tura mana akeyi ba cash muke karɓaba. A banki ne kuɗi na, ina cire na na amfani na sai kuma in bar sauran a banki, a bank kenan. Bana ajiye kuɗi a gida. Don ajiye kuɗi ta wata rana tana da amfani, wata rana kuma bata da amfani. Wajen amfani shine lokacin da kake da buƙata, zaka je ka ɗauki kuɗinka ba sai ka je wajen POS ko ka je banki ka cire ka sha wahala ba. A gida daka ɗauka kaje kayi amfani dashi. Ta wata rana kuma bashi da amfani ba don komai bane shine kaman ka na da kuɗi kaman miliyan biyu uku nan, yana da kuɗin dai yana da yawa. Shin ba zaka san ma 'a ina zaka ajiye ba. Wan ta rana idon mutum ya kalla ma ba daɗi. Kuma gaskiya ajiye kuɗi tana da illa a gida. Don wata rana ko ɓera man in ka ajiye kuɗinka zai iya sata maka. Don baran manta ba wani dubu biyar nawa. Kai ajiye kuɗi a gida ma ni baya, ni bana ma son ajiye kuɗi a gida. Na fi son ajiye kuɗi a banki lokacin da nake so in yi amfani da shi sai in je in cire.

Waɗanne apps kake amfani da su sosai da yawa? Apps ɗinda nake amfani da su sosai da yawa shine WhatsApp, sai kuma Facebook, bayan haka kuma sai Instagram. Ba don kome na ke amfani da WhatsApp ba. WhatsApp shi ne wajen da nake yi magana ko kuma tsak-- magana yake shiga tsakanina da ƙawayena da 'yan uwana. Ta WhatsApp nake amfani muke magana. Amma Facebook da Instagram shi ne wajen da kasuwanci na nake siyan kaya kuma nake sayar da kaya. Facebook waje ne wajen da za ka samu mutane da yawa kuma wanda ma ba ka taɓa sanin shi ba, ba ka da numbern shi a Facebook, zai iya siyan kayanka kuma za ka iya siyan kayan shi. Facebook yana magana a kan ko kuma za ka samu mutanen da na duniya duka wanda suke amfani da Facebook. Amma WhatsApp kuma sai wanda ka ke da numbern su. Gaskiya ta wani sa'in ma Facebook ina fi shiga sosai ba don kome ba, dan a wajen nake kasuwanci na kuma mutane sun fi sani na a Facebook domin suna siyan kayana kuma nima ina siyan kayan su. Bayan haka kuma Instagram ina following na mutane kama a wajen aikin mu muna da group a Instagram. Yawanci a Instagram ake magana. Dan Instagram shi ne wajen da social people kowa zai yi magana amma Facebook private people ne wanda sai ‘yan uwana sai abokaina sai wanda dai irin mutanen jiki jiki na inan ne suke amfani da nake amfani da su ta WhatsApp. Amma Facebook, Instagram don kasuwanci na kuma don mu'amala na tsakanina da mutane kaman wajen aikin mu kuma da sauran abubuwa kuma dan ina siya siya kaya. Kuma Facebook kuma gaskiya shi za ka kalla labarai da yawa wanda kuma a face-- WhatsApp ba za ka samu ba. Dan waje ne wajene da kowa yana fita ya magana ya faɗa abin ra'ayin sa.